Eh, ina riƙe riga a aljihu na sau da yawa lokacin da nake fita ko tafiya a waje. Ina so a kasance da riga a shirye, yana taimaka min idan yanayi ya yi sanyi ko kuma idan na buƙaci gyara sutura. Haka nan yana da amfani domin ajiye ƙaramin abu kamar waya ko takarda a cikin aljihun riga.

Abincin gargajiyan da na fi so shine shinkafa da wake. Na saba cin wannan abincin tun ina ƙarami saboda yana da ɗanɗano mai kyau kuma yana cika ciki sosai. A kullum idan aka dafa shinkafa da wake a gida, ina jin daɗin haɗa shi da kayan miya kamar yaji, albasa da mai. Haka nan ina son cin shi da kayan lambu ko kuma miya mai ɗanɗano mai kyau domin ya ƙara ɗanɗano. Wannan abincin yana tunatsar da ni da lokutan iyali da muka taru muna cin abinci tare a gidan kakana. Haka nan shinkafa da wake suna sauƙin dafawa amma suna da gina jiki sosai. Duk lokacin da nake jin yunwa ko kuma ina son cin abinci mai ɗanɗano, shinkafa da wake shine abincin da na fi zaɓa. Saboda haka wannan abincin gargajiya yana da mahimmanci a rayuwata kuma yana kawo min farin ciki da nutsuwa.

Lokacin da ruwa yake zuwa, ina yin abubuwa da dama don kare kaina da kuma jin daɗi. Da farko, idan ina waje, sai in shiga gida ko wani wuri mai rufi domin kada ruwa ya rufe ni. Hakanan, ina tabbatar da cewa abubuwa masu mahimmanci kamar waya, littattafai, ko wasu kayayyaki suna cikin wuri mai tsaro daga ruwa. Idan ina gida, ina jin daɗi. Ina jin daɗin zama a cikin ɗaki na da kofi ko shayi, kofi ko shayi. Ina kallon yadda ruwa yake sauka daga sama. Wani lokaci ina amfani da wannan lokacin don yin karatu ko sauraron karatun Alqur'ani domin samun natsuwa. Hakanan, idan ina tare da iyali ko abokai, muna hira ko wasa a cikin gida ko kuma muna kallon yadda ruwa yake sauka a waje. Wannan yana sa ni jin daɗi sosai saboda ruwa yana kawo sauƙi da sanyi a cikin yanayi. Duk lokacin da ruwa yake zuwa, ina ƙoƙarin yin abubuwa masu amfani amma ina jin daɗin yanayin domin yana koya min haƙuri da kuma godiya ga albarkar ruwa da Allah ya kawo mana.

Ranar biyan albashi rana ce da nake jin daɗi sosai. A wannan rana ina jin farin ciki da kwanciyar hankali saboda albashina yana, yana ba ni damar biyan buƙatun yau da kullum. Na saba amfani da wannan dama domin gyara wasu abubuwa a gida, sayan kayan abinci da kuma ajiye wani kaso domin gobe. Hakanan rana ce da nake jin godiya ga Allah saboda ya ba ni damar samun albashi da aiki mai kyau. Lokacin da na samu albashi ina tunanin yadda zan tsara shi, yadda zai isa har zuwa ƙarshen wata. Wannan rana tana ƙara min ƙwarin gwiwa wajen aiki da kuma ƙoƙarin yin abubuwa masu kyau a wurin aiki. Duk lokacin da ranar biyan albashi tazo ina jin daɗi sosai saboda tana kawo farin ciki nutsuwa da kuma da kuma damar samun abubuwa da nake buƙata a rayuwa.

Lokacin hutu ina shaƙatawa ta hanyoyi da dama domin dawo da ƙarfin jiki da hankali da farko. Idan ina gida, ina son zama a cikin ɗaki ko wurin da nake jin daɗi. Ina sauraron kiɗa mai natsuwa ko karatun Alqur'ani domin sakin hankali. Haka nan wani lokaci ina fita waje in yi tafiya a cikin lambu ko a bakin titi domin jin sanyi da iska da ke sauka. Wani lokaci ina amfani da wannan lokacin domin yin abubuwa da nake so kamar kallon fina-finai ko bidiyo masu ilmantarwa domin nishaɗantarwa da kai da kuma koyo. Haka nan ina haɗa wannan lokacin hutu da yin karatu ko koyon wani sabon abu wanda zai taimaka min a rayuwa. Idan ina tare da iyali ko abokai muna hira, wasa ko cin abinci tare wanda hakan yana ƙara jin daɗin hutun. Duk lokacin da nake shaƙatawa a lokacin hutu ina jin daɗi sosai saboda yana sa ni dawo da kuzari, rage damuwa da kuma ƙarfafa haɗin kai da waɗanda nake tare da su. Wannan yana koya min muhimmancin hutawa da yin abubuwa masu amfani a lokacin da ba na aiki ba.

Eh ina shan ruwan ƴaƴan itace sosai musamman idan inasan abinci mai ɗanɗano da kuma lafiya. Lokacin da na sha ruwan 'ya'yan itace ina jin sanyi da daɗi a jiki kuma yana taimaka min wajen samun kuzari. Na fi son ruwan itace da aka dafa daga 'ya'yan itace na gaske kamar lemu, ayaba ko abarba saboda suna da ɗanɗano mai kyau da kuma gina jiki. Wani lokaci idan ina gida ko a waje ina sha ruwan 'ya'yan itace tare da abinci ko kuma a matsayin abin sha kawai. Hakanan shan ruwan 'ya'yan itace yana sa ni jin daɗi saboda yana kawo lafiya ga jiki musamman ma a lokacin zafi ko bayan yin aiki. Duk lokacin da na sha ruwan 'ya'yan itace ina jin farin ciki da kwanciyar hankali kuma ina son yin hakan sau da yawa domin samun abinci mai gina jiki da kuma jin daɗi a rayuwa.

Eh, ina sauraron rediyo sau da yawa a rayuwata. Na saba yin haka saboda rediyo yana ba ni damar jin labarai na yau da kullum, koyon abubuwa masu amfani da kuma jin daɗin ƙida. Lokacin da nake gida, ina kunna rediyo domin jin labarai, wasanni ko shirye-shiryen ilimi. Haka nan wani lokaci ina amfani da rediyo yayin da nake aiki ko yin wasu ayyuka a gida domin nishaɗantar da kai da rage gajiya. Ina jin daɗin yadda rediyo yake kawo min sabbin labarai daga gida da ƙasashen waje, kuma yana sa ni kasancewa cikin shirye-shirye na yau da kullum. Wani lokaci ina sauraron shirin rediyo tare da abokai ko iyali domin yin hira ko tattaunawa akan abin da aka ji. Duk lokacin da na saurari rediyo, ina jin farin ciki saboda yana kawo nishaɗi, ilimi da kuma jin daɗi a rayuwa. Wannan halayya tana koya min muhimmancin kasancewa mai sauraro, koyon sabbin abubuwa da kuma jin daɗin lokacin da nake da shi.

Lokacin shekara da na fi so shine lokacin rani, saboda ina jin daɗi sosai a wannan lokaci. A lokacin rani, rana tana da haske sosai, yanayi yana da ɗumi amma ba sosai ba kuma yana da kyau a fita waje domin yin abubuwa daban-daban. Ina son wannan lokacin saboda yana ba ni damar yin wasanni, tafiya waje koyan abubuwa masu nishaɗi da abokai da iyali. Haka nan lokacin wani yana sa mutane farin ciki da annashuwa saboda yanayi mai kyau da rana mai haske. Duk lokacin da wannan lokaci ya zo ina jin daɗi sosai domin yana kawo sauƙi ga jiki da hankali kuma yana sa a yi abubuwa cikin nishaɗi da kwanciyar hankali. Wannan lokaci na shekara yana koya min yadda yanayi yake da tasiri a rayuwa kuma yana sa ni ƙara godiya ga Allah saboda albarkar da ya kawo mana a kowace shekara.